Eh, haƙiƙa muna kunna wuta da itace saboda kasance war muna ƙauye. To duk inda kake ƙauye, za kaga dole sai dai ka ringa amfani da itace domin jin wuta. Gas yana iskar gass tana mana wahala sosai ko kuma kalan zir domin kunna wuta yana mana wahala sosai. Da haka mu bamu da abun da muke kunna wuta da shi sama da ice. Ice shine abin jan wutar mu, shine abin kunna wutar mu idan muke yi girki, idan muke yi da abin da ya kamata a yi da wuta.

Munsaba da mutane wannan yan kusa yana yi mana ɗabi'a. Kullum muna gaisawa da mutane kusan kullum, kullum, ƙoƙanci ƙullushi, ko a gida ko a kasuwa ko a kan hanya. Dukannin da ka kai sa'a sa'a ka ga cikin mutuntawa da girmamawa da muna tattauna. Muna musabaha da mutane sosai, sosai, sosai, sosai ba kauƙauta wa.

Lokacin da na ci abinci idan na rage, yawanci ma na na ci abincin da suka rage. Ina zubar dai dai cikin nane ko kuma idan awajen saye na saye, wanda zan iya ci. Amma idan na ci na rage, ina bawa wanda yake bukata. Wanda ya kasance yana bukata shine ke ɗauka na bawa. Ba na al bazaran ci na zubar da shi ko kuma nayi wani abu wanda ban tashi da shi ba.

Nakan je kasuwa kullum, kullum ta ɓangaren ranaku Ɓangaren lokacin zuwan oga yana zuwa karfe goma gobe da minti ashirin da tara. Ya danganta da yanayin cunkoson hanya, hanya wanda lokacin ga ta iya gudanar ba cunkoson ababen hawa. Amma da lokacin da aka samu cunkoson ababen hawa, ina iya tsalla goma zuwa goma da minti ashirin amma mafi tsanin goma da dubi na je kasuwa.

Iɗan ina son nishaɗi, yawanci ina amfani da wayata ne in nemo abun nishaɗi a wayar. Misali zan shiga Facebook ko TikTok ko Twitter ko manhajar X ta Elon Musk domin neman abun nishaɗi ko kuma in tafi filin ball inje in yi ball idan ranar banda abun yi. Idan ina da abun yi Yawanci ina amfani da wayata don kula da abokaina mu zauna muyi ta hirar nishaɗi. Wannan hirar gaskiya tafi ba da nishaɗi ma akan komai.

Eh, ina zama kan gwiwa amma ba sosai ba. Yawanci zaman a kan gwiwa shine lokacin sallah. Amma lokacin sallah zai ɗaya idan buƙatar hakan ta taso. Buƙatar hakan tana iyaƙasancewa ka je wurin da ba shi da mazauni sosai to ku za a zauna kan gwiwa, wa kuma zama domin ladabi idan ana ga manya. Yakamata ace an zauna a kan gwiwa ko kuma aka manta hakan.

Eh, inna amfani da matashin wuyan in zan kwanta. Na saba da matashin wuya sosai, wannan aya ta kai ta kawu idan bai matashin wuya ba. Cinnawa ba wani cika yake ba, rabi da rabi ne. Ko kuma matashin inji wuya na ya maƙale bana iya wai waye Matashin wuya gaskiya ya zama kusan wajibi a wajin bacci. Ya zama dole matashin in kwanta da matashin wuya. Ina son zaman lafiyar wuyana da zaman lafiyar kai na bai.

A'a, ba na rera wake lokacin wanka. A takaice ma dai ba na magana idan zan shiga banɗaki sai in ta kama dole. Haka bana waka, ba na magana, ba na wani abu banɗa ya wuce, abinɗa ya kaini banɗaki. In nayi wanka na dan fito kawai amma bana tsayawa waƙe-waƙe ko abunɗa ya danganci waƙe-waƙe a banɗaki.